Eh ina bacci da rana amma gaskiya ban cika yi sosai ba. Yawanci dai gaskiya idan nayi bacci, idan nayi bacci da rana to gaskiya na gaji ne sosai ba ɗan ƙaramin gajiya ba ko kuma na tara bacci a ido na ban yi shi ba. Kuɗi ban yi bacci sosai cikin dare ba kuma da safe ban samu nayi ba ko kuma dai ina na daɗe bana samun bacci mai yawa sosai. To shine kawai yake sa ni nake bacci da rana amma in dai ba wani gajiya nayi ko tara bacci ba, gaskiya ban cika yin bacci rana ba saboda ni bana cika son yin bacci rana saboda yana, yakan jawo min ciwon kai yawancin lokuta. Amma ni, sariƙe ina da ɗan prob-- ina da matsala na yawan yin ciwon kai to shi yasa nake guje wa yin bacci rana wasu lokutan.

Ina amfani da matashin wuya sosai ma kuwa. Don gaskiya ni in ban ma sa matashin wuya ba kafin in kwanta gaskiya ba zan ma iya yin bacci ba. To di inda matashi yake sai naje na nemo shi. In kuwa dai babu matashi to sai na samu de wani abu ko jaka ko kayana ɗan tara haka sai in saka a kai na in kwanta. Ba haka ba kam gaskiya ba na iya yin bacci yanda nake so. Sai dai in ma de bacci ya taru mun ni sai dai in yi shi sama sama amma ba yanda nake so ba.

Aaa, ina son shinkafa sosai. Na fi son shinkafa akan tuwo. Ni ba na, ban cika saran tuwo ma so sai ba saboda ni sai in yi wata da watanni ban ci tuwo ba. Musamman ma idan aka ce tuwon na gari ne, tuwon semovita ko kuma tuwon wani alkama ko tuwon masara ko dai ma dai wani irin tuwo ne. Inde ba ko tuwon ma na fi san tuwo na shinkafa. Sabida haka na fi san shinkafa. In samu jollof dina da, da, da ɗan kaza na a gefe. Kuma in ba jollof ba in samu, in samu shinkafa na da miya ya ji mai sosai ya yi daɗi. Na son shinkafa sosai.

Ni mutum ne mai tafiya da ƙafa sosai, saboda haka ina tafiya mai nisa sosai da ƙafa. Ba zan iya ƙirga ma adadin nisan da nake iya yi da ƙafa ba. Gaskiya ina tafiya sosai da ƙafa, ina yin nisa sosai. Wani lokaci ga mota ga kome, amma kawai ni zan zaɓi in taka da ƙafana saboda kawai na mike ƙafana sosai. Kuma ina, in ina tafiya ina ƙoƙari ina yin sauri. Bana tafiya a hankali, sai dai idan na san inda zan je din ba wani wuri mai nisa bane. To gaskiya ina tafiya sosai a ƙafana kuma ina tafiya mai nisa.

A'a, ba na shuka tsire-tsire a gida gaskiya, saboda gidanmu irin gida ne na mutane haka. Irin gida ne akwai wasu a samanmu, to kuma gaskiya bamu da ƙatamammen wuri inda za mu iya yin shuka ko kuma mu, mu, mu, mu yi, mu sa wani abu da muke so a wajen. Amma dai ina da, ina da, ina da tunanin fara yin shuke-shuke ko 'yan ƙanana-ƙanana irin su ɗan alayyahu, irin su zogale, ɗan tumatur, ɗan barkono haka. Na so in ɗan dingayi ko irin ma ba abinci kaɗai ba irin su aloe vera, irin su, irin su ganyenyaki dai masu amfani haka. Wanda gaskiya yana ƙara ma wuri kyau sannan kuma in ka tashi amfani da a wanka zaka ga amfani shi sosai.

Ina yin ciniki a kasuwa sosai. In na je kasuwa, in na je zan siya wani abu, to da yake ni gaskiya mutum ne ban ci ƙa son hulɗa da jama'a sosai ba. To gaskiya ina ɗan jin wani abu a zuciyata in dai zan je yin ciniki a kasuwa. To amma ƙarshen ta dai dole dai sai mutum ya yi cinikin. To idan na je kamar zan siya wani takalmi ko wani kayan sawa ko kuma wani abu dai wadda zan yi amfani da shi, to ina yin ciniki da wadda ke siyarwa. In na ji abin da ya faɗa ya yi min yawa, sai in yi ƙoƙari in rage shi. Ina ƙoƙari in rage shi ne sosai saboda yawanci ƴan kasuwa suna sa kayayyakinsu ne da tsada. Su gaya maka abu mai tsada saboda ka biya. Amma wani lokaci kilo kuɗin da suka gaya ma duka bai ma fi rabin wannan kuɗin ba. To ina ƙoƙari ko in rage dai kasu haka kasu irin talatin, arba'in har zuwa ma hamsin don in ga na samu sauƙi a kan kayan da nake so in siya.

Ni ina son bada kyauta, kyauta na kuɗi haka saboda yawanci gaskiya mutane sun fi son, mutane sun fi son ka basu kuɗi akan ka basu wani abu. Yanda, yanda idan ma misali akwai abun da mutum yake buƙatan ya siya ne kuma in akwai abincin mutum yake so in kaya ne ka bashi wannan, wannan daman da zai siya da abun da yake so ba sai abun da kai ka zaɓa mishi ba. To bada ni kuɗi, ni ke gani kuɗi shine ke son dangantawar wa matsayin kyauta ba wani abu ba. To amma dai ya danganta da yanayi da ake ciki da kuma abun da ni nake da shi kuma nake ganin zan bayar.

Eh to, ni gaskiya a ganina rubutuna bayi da wani kyau. To amma, mutane wani lokaci idan na yi rubutu sai in ji ana cewa wai rubutuna yana da kyau, amma ni kuma a cikin zuciya na gaskiya bana tunanin wai rubutuna yana cikin rubutu masu kyau. Rubutuna dai tsaka-tsaki ne ba mara kyau ba, kuma ba wai mai kyau cancan ba. Kuma dai wani lokacin ya danganta da yanayin alƙalamin da nake amfani da shi wurin rubutun, da ma wani lokacin littafin, da kuma yanayi nama ina jin yin rubutun ko ko bana jinyi. To duka waƴannan suna, suna, suna bada goyon baya wurin ko rubutuna zai yi kyau a wani lokaci ko kuma ba zai yi kyau ba.

Gaba ɗaya a gidanmu yanzu haka, gidan da nike zaune mu uku ne yanzu haka. Gaski ya bamu da wani yawa, amma da yake yawanci 'yan uwana basa nan. Babanmu yana wani gari daban, yayana ya yi aure shi ma yana wani gari daban. Kanwata ita ma ta yi aure tana wani gari daban. Ƙanina kuma shi yana makarantan kwana. To daga ni sai yayana sai kuma mahaifiyana, mu ne muke cikin wannan gida. Kuma muna fita muna tafiya aiki da safe a ranakun aiki. To bamu samu ma lokacin da zamu wani zauna tare sai mun dawo aiki.

Lokacin da na ga, tun daga lokacin ma da na ga haɗari ya fara haɗuwa, gaskiya ina jin daɗi sosai a zuciya na saboda ina son lokacin ruwa. Lokacin ruwa yana daga cikin yanayin da, da na, yana, shine ma yanayi da zan ce na fi so gaskiya a dukkanin yanayi na, na, na, na, na duniya da ake ciki. In na ga ruwa ya fara sauka saboda yanayin ɗin sanyi, sanyin nan sanyi ba mai cutarwa ba. Sannan ga ruwa, tsarrai za su taso gaskiya ina jin daɗi sosai a zuciya na kuma kwata-kwata hankali na baya tayi.

To, yawanci idan ina jin damuwa ina ƙoƙari ne in fara yin wani abu wanda na san cewa zai kore min wannan damuwa. Wani lokaci ina yin addu'a, wani lokacin kuma ina ɗaukan Alqur'ani in karanta, wani lokaci kuma in zauna in fara ɗan danna waya haka da ɗan kallon videos wanda na san cewa zai ɗebe min kewa zai dan mantar da ni damuwar da nake ciki na ɗan wannan lokaci kaɗan ɗan. To, abin da nake kenan ina cikin damuwa.

Gaskiya ne ina son, a, ina son shinkafa dafadukan shinkafa. Ina son shi sosai musamman irin wanda ake yin na dafaduka, a, a, kaman a Najeriya haka. Irin wanda za ka gan ya ji kayan nan gasu karas, gasu green beans kome dai ya ji yayi daɗi sosai. To gaskiya ni irin abincin shi nafi so kuma shi na fa jin daɗi sosai.

Launin labulenmu akwai launuka gaskiya kaman guda uku ko hudu a cikin labulenmu to amma launin da ya fi rinjaya shine launin fari. Akwai farin launi shine ya fi rinjaya ta kuta ina ta sama sama kuma akwai ɗan akwai launi kaman na ruwan ƙasa haka shine ta ɗan sama sama da ɗan tsakiya haka sai kuma akwai ɗan kaman launi na silva silva haka ɗan jiki jiki wanda da shi ne aka yi ado a jikin labelan.

To, abune ya riga ya zama mana dole. Dole sai mutum yayi aiki kuma dole sai yayi rayuwan shi. Abin gaskiya babu, babu sauƙi kwata-kwata abuda mutum ya je aikin nan di. Dole da safan nan dama shine lokacin da mutum zai je aiki. Kaman daga ƙarfe takwas haka tara di ya kamata ace mutum di already yana aikinsa. Lokacin ya riga ya je, ya je wurin aiki. To idan na je zan zauna in yi aikina abin da ya kamata sai kuma in lokaci ya yi na tashi sai in dawo gida. To lokacin nan da na dawo gida kaman ƙarfe huɗu ke nan, na dawo sai in ci abinci, in ɗan zauna in huta. To bayan na huta to sai in duba in gani idan akwai wani abu da ya kamata ace na yi kafin gobe. Tunda in di kaman washe gari da haka zan sake zuwa aiki sai in duba in akwai abun da zan yi kafin gobe. Inda na san cewa gobe ƙarfe takwas ko tara zan sake fita. Sai in yi shi idan wanki ne, idan guga ne ko kuma di da wani abu dai na aiki ina ƙoƙari in abu. In kuma sai kuma wani lokaci in zauna dai in ɗan danna waya na, in gyara ɗaki, in di da abun da di ya dace in yi.

Gaskiya bana son ɗaukan hotuna. To, abun nan, abun da kaɗai yake sa ni wani lokaci nike ɗaukan hotuna shine idan kaman akwai mutane da yawa a wuri haka, irin mun taru ko ƴan ajin mu ko abokaina ko kuma, wani abu dai ya haɗa mu na wani, eh mun haɗu a wuri ɗaya mun ko, mun ci abinci tare ko wani abu, to shine zan shiga ayi hotuna dani, amma zan ƙoƙari dai in shiga cikin mutane, saboda ni gaskiya ban iya hoto ni kaɗai ba, akace ma in tsaya inyi hoto, to ina, nakan rasa ma, to taya zan tsaya ma har inji, inji ni nayi dai-dai har a mun hoto. To yawanci gaskiya ban cika yin hoto ba.

Ina yin kiran bidiyo, ina yin kiran bidiyo amma fa gaskiya ba da kowa ba. Na fi son di-- mm in ma su samu ni, ni ba na son yin kira. Da yawanci dai in zan yi kiran bidiyo, ina yi ne kuɗi da ƙanwata ko kuma ne da wani di wanda muke kusa kusa da juna sosai. Shi ne nake jin daɗin yin kiran bidiyo. Nakan daɗe ma in yi, ina yin wannan kiran bidiyon da wanda yake kusa kusa da ni sosai. Amma duk wani wanda yake nisa, gaskiya ba na yin kiran bidiyo da mutum. Ɓari di muyi kira kawai na audio normal kira haka wanda kowa ya saba yi.

Ina son yin wasan ƙwallon ƙafa, to amma yanzu gaskiya na ɗan juma ban yi wasan ƙwallon ƙafa ba. Amma ina har yanzu ina da niyya ina so in dawo da yin wasan ƙwallon ƙafa. Ina jin daɗin yin wasan ƙwallon ƙafa. Shi, ah, wasa ne wanda dole mutum zai jijjiga jikin shi sosai. Sannan in ka san daɗin abin dama kana kallo, za ka ga in kana bugawa kamar waɗannan wayanda kake kallon su ne, su ne kake bugawa da su. Gaskiya ina jin daɗin wasan ƙwallon ƙafa sosai.

Ni an haife ni a watan Nuwamba, watan Nuwamba na alif-alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da takwas. An haife ni ne a watan Nuwamba.

Eh muna da bokitai gaskiya da yawa a gida. Ni ban taɓa tsayawa na kirga bokitan mu guda nawa ne a gida ba amma bokitai akwai su. Akwai ƴan ƙananan ƙanana, akwai ƴan madaidaita, akwai masu ɗan girma sannan akwai manya manya kuma wanda muke eh muke tara ruwa a ciki. Ƴan ƙananan dai muna yin abubuwa kamar irin su eh wanke ƴan ƙananan kayan sawa haka su kuma ƴan madaidaitan su ne muke ɗanyin wanka da su haka sai kuma wanke abubuwa masu ɗan girma su kuma manya manyan anam ne muke tara ruwa saboda gudun kar a kara ɗauke ruwa, ruwa ya yanke ya daina zuwa. In ruwa ya daina zuwa to zamu iya mu yi amfani da wannan ruwan da muka tarawa yanin manyan bokitan.

Lokacin da na isa ofis da farko dai zan fara, zan gaggai da mutanen da na wuce, sannan sai in je, in wuce department din mu, in je in yi, in je in yi, in sa hannu a rubuta sunana, in sa hannu dan nuna cewa eh yau na zo aiki. To bayan, bayan na je, bayan na je na yi sign in sai in je kuma in zauna, sai in je in fara ayyukana.

A'a, bana tauna goro gaskiya. Goro ni tun da ina ƙarami na san cewa goro yawanci tsofaffi ne suke fiye cin goro. Amma da na ɗan girman nan sai na gane ba tsofaffi bane kaɗai, har matasa ma yanzu suna cin goro. Amma ni gaskiya bana cin goro saboda goro yana, goro normal goro yana, yana ɓata haƙuri, yana sa haƙurin mutum ya yi ja. Kai mutum bai tsufa ba amma bakin shi duk ya lalace, ya yi wani iri, wani kala. Amma namijin goro wani lokaci ina ci kamar idan ina mura haka saboda an ce yana maganin mura. To shi kam namijin goro na kan ci shi amma shi ma ina daɗewa sosai har in yi ma wani shekara kuma abin da ya fi shekara ban ci shi ba.

Na fi yin amfani da launin tawada na shuɗi. Ba ma ni kaɗai ba mutane da yawa sun fi amfani da launin tawada na shuɗi. To wani lokaci idan babu shuɗi, nakan yi amfani da launin tawada baki. Shine, amma ban cika amfani da ko ja ko kore a a duk wadannan. Ban cika amfani da su ba. Na fi son ko launin tawada na shuɗi ko kuma kore.

Domin kiyaye lafiya na, duk abin da na san cewa, likitoci sun yi magana a kan shi na cewa "a daina, a daina ci ko kuma a daina yi" gaskiya ina ƙoƙarin in kiyaye shi, kaman ina ƙoƙarin kiyaye yawan shan siga, ina ƙoƙarin kiyaye yawan shan, yawan shan irin jus-jus ɗin nan na soda, sannan ina ƙoƙarin in dinga shan ruwa sosai. Kuma ina ƙoƙari ina motsa jikina, kaman da safe haka, ina ƙoƙari ina motsa jikina da ƙafafuwana, da hannayena da jiki nama baki ɗaya. Ta haka nake, gaskiya nake kiyaye lafiya na kuma dai Allah ne shi yake taimako na.

Eh gaskiya ina sanya tunatarwa saboda wani lokaci ina mantawa cewa eh ina da abu a lokaci kaza. To gaskiya yawancin lokuta ina sa tunatarwa na aiki kaman a kalanda na haka nakan sa to idan lokacin yayi sai abun ya buga. In na duba na gani sai gai to ai na ce zan yi abu a lokaci kaza sai in tashi in je in yi shi.

Ba ni da dabbar gida kuma ba ni da wanda yake da dabbar gida. Gaskiya ni bana son dabbobi suna zuwa kusa da ni sosai. Na ga wasu za ka gan su da da kare, wasu za ka gan su da mage, wasu kuma da zomo. Wani da irin kiwon da yake san yi. Amma ni gaskiya bana da wani dabbar gida saboda wani lokaci sai na ganin kaman ko za su iya cutar da ni ko kuma dattii za su iya kawo mun dattii da na yi.

Eh gaskiya ina sauraron rediyo amma ba sosai ba, ya danganta da irin yanayin da nake. Amma wani lokaci idan na san cewa ana program kuma na san lokacin da ake yi, gaskiya bana da rediyo to ina amfani da wayana ne sai in jona headphones sai in kunna rediyo saurara. Idan kuma a cikin mota ne, ina kunna rediyo a mota in saurari program da nake so in ji ko kuma ma in ba in je a mota ne ko ban san ana program ba kawai nakan kunna ta tuning ina chanchanzawa har in samu program ɗin da nake so.

To, abu ɗaya ne yake bani ƙwarin gwiwa a aiki. Kawai sanin cewa ina koyon aiki ne kuma wannan wani, wani kaman, kaman wani tsani ne na hawa, na hawa, eh, zuwa ga, zuwa ga gaci a cikin rayuwana. Don abu kuma na biyu da yake ɗan ƙara min ƙwarin gwiwa shine ɗan kuɗin da nake samu saboda na san ce wa akwai mutane da yawa wanda suna neman irin, irin yanayin da nake, na aikin da nake yi. Koda cewa kuɗin da nake samu ba wani mai yawa bane amma na san cewa akwai mutanen da ke neman irin wannan yanayin su don ga samun irin wannan kuɗin kuma ba su samu ba. To ni kuma tun da na samu, ah, abu ne wanda bai kamata in wasa da shi ba. Wannan su ne abubuwan da suke ƙara min ƙwarin gwiwa a wurin aiki.

Jirana a layi yana danganta ne daga siya yanda aka haɗa layin. Wani lokaci idan de layi ne wanda an ɗan ba da, an ɗan ba da space ne a tsakani to ina tsayawa ni ma cikin layi kuma in ba da, in ba na gaba na, da na baya na space. To amma idan layi ne irin wanda an matse, kuma ba wani space a tsakani, to gasiya ana ƙoƙari dai in san waye a gaba na kuma waye a baya na sai in fita daga layin, in tsaya ɗan gefe kaɗan. Sai ina bi, ina bi, ina bi idan an zo ta kai na sai in shiga cikin layi, a shiga bayan wanda yake gaba na.

Gaskiya ina amfani ne da matashi guda ɗaya saboda shine daidai abun da nake bukata to amma in zan yi amfani da matashi bana son matashi wanda yayi ƙasa da yawa wanda bayi da tudu sosai saboda wannan zan ji kaman kawai bamasa matashi ba kaman na kwanta a katifane. Nafison matashi me ɗan tudu kaɗan ba kuma dai sosai ba to ina amfani ne da matashi guda ɗaya saboda idan nasa guda biyu ba lalai ma in iya bacci ba kuma zai iya jawo min ko ciwon kai ko kuma ciwon wuya. To shiyasa na ke amfani da guda ɗaya.

Ina jin kukan zakara da safe. Ko a kowane safiya idan na tashi, ba ma safiya ba tun daga asuba nake jin kukan zakara. Da yake mu ta wurin gidanmu akwai zakara, akwai kaji, akwai tsuntsaye sosai ta wurin, gaskiya. Tun daga asuba muke fara jin kukan zakara ba guda ɗaya ba ma ba biyu ba. Wani lokaci ma su suke tashin mu a bacci.

Ina tabbatar da ingancin aikine ta hanyar, ah, tabbata cewa duk abin da ya kamata na yi shi kuma na duba sosai. Na tabbatar abin da na yin babu wani matsala, ba wani abin da ya faɗi, bab wani abu wanda bai dace a ce yana wuri ba. Haka nake tabbatar da ingancin aiki.

Gaskiya ni yawanci, ina ƙoƙarin yi murya na a hankali. Amma ya danganta da inda nake. To zan de ce gaba ɗaya gaskiya murya na, ni a hankali ne. Eh, dukɗada ya danganta daga inda nake. Idan kamar ina cikin mutane ne, wayanda na sani sosai muna ko wani fira haka to zan iya in ɗinga ɗanɗaga murya. Ama idan ina cikin mutane da yawa sosai, ina ƙoƙari in ƙasa ƙasa da murya na sosai saboda ni bana son abin da zai sa in jawo hankalin jama'a a kaina. Shi ya sa nake ƙoƙari sai in ƙasa ƙasa da murya na. E amma idan ina tare da wayanda na sani ne kuma ba mu da yawa to ina ɗinɗaga murya na wani lokaci.

Shan ruwa na kawai ya danganta ne da yanayin, yanayin gari haka. Idan akwai rana ko kuma babu wani lokaci ma akwai ranan amma bana wani shan ruwa sosai. Kuma ya danganta da kaman idan ina da ruwa a kusa da ni to ni in dai babu ruwa a kusa da ni bana tsananta cewa sai na ji na nemo ruwa na sha. Sai dai idan na ji ƙishi ya, ya dami ni sosai to shine zan nima. Amma in dai babu wani ƙishi sosai kawai dai ina ɗan jin shan ruwa ne, gaskiya ban cika wani shan ruwa sosai ba.

Ni a gidan mu ba mayin wuta da itace muna amfani ne da gas, gas cooker. To amma idan kamar na je can garin mu ina ganin yanda ake yin wuta da itace. A saka makamashi wato leda da takardu sai a wani lokaci a saka, kanazirn wani lokaci kuma ba a sawa. Sai a kunna wuta idan makamashin ya kama sai ya kama itacen sai ya fara ci. Sannan sai a daura abin da ake so a daura a tukunya.

Eh, ina son, ina son strawberry ice cream. Ina son chocolate kuma ina son vanilla. Eh, ina son dukansu kuma ina sonsu. Amma ni gaskiya ba mutum bane wanda ya fiye son ice cream saboda ina tsoran, ina tsoran mura da tari. Gaskiya ina daɗi waɗe ban sha ice cream ba. To amma wayan nan da vanilla, da strawberry da chocolate su ne gaskiya na fi son a duka cikin ice creams, ice cream flavors.

Ni bana amfani da mataimakin murya. Ko wane iri ne, ina, ina, zan iya yin magana kuma a ji ni kuma zan iya, eh kuma ina jin maganan da duka ake yi. Lafiya na, ƙalau kuma bana amfani da wani mataimakin murya awajen taimaka min da wani aiki na.

Eh, ba ko da yaushe fa ka sakiya amma, lokaci, zuwa lokaci, ina kokari in kare wayana daga wayar cuta. Ina samun auduga ko kuma, tissue sai in samu ɗan saka ɗan spirit haka ko sanitizer, sai in samu inɗan goggo, ki jikin wayana. Tuta haka ne nake kokari nake kare wayana, daga wayar cuta.

Ina ƙoƙari na, wanda zan iya, domin in samu in je aiki da wuri, to amma wani lokaci saboda yanayin lokaci da mutum ya riga ya dawo wani rana sannan, kafin ya yi aiki waye ba zai samu ya bacci da wuri ba. Sannan kamar da sai in tashi tun surruta haka, in tashi wani safiya kuma in fara shiga zuwa aiki. To gaskiya, irin wannan abin yana dan hana in zuwa aiki da wuri. Amma ina dai ƙoƙarin iya yanda zan yi ko da zan ma yi latti, ina ƙoƙari in ba na yin latti sosai.

Ina kan zuwa kasuwa ne yawanci ranakun ƙarshen mako, kamar ranar Asabar ko kuma Lahadi. To amma ba wainnan ranakun kaɗai ko, wani lokaci idan na je aiki na dawo kuma na ji ina ɗan jin ƙarfi baya na ɗan ci abinci na huta. Wani lokaci ina ƙoƙari sai in tashi in je kasuwa. Ya dai danganta da, da, a, yanayin abin da zan siya ko ina buƙatar shi ne yanzu yanzu kuma idan kuma ba yanzu yanzu ba to ina ƙoƙari in bari sai, sai ƙarshen mako ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi.

Ina amfani da kafofin watsa labarai. Ina-- idan na labaran duniya ne gaba ki ɗaya, gaskiya na fi amfani da Al Jazeera saboda Al Jazeera su ne ɗaya daga cikin kafofin watsa labarai waɗanda na yarda da su sosai. Ba sa ƙarya, ba su, ba su shaidan zur kuma ba su za'ida. Suna ƙoƙari su tabbatar da gaskiyarsu a dukkannin rahotannin da suke kawowa. Idan kuma, idan kuma kafofin watsa labarai ne na nan gida, na TV, ina amfani da Channels Television. Na rediyo kuma ina amfani da irinsu Vision FM. Haka doni duk gaskiya, indi zan zaɓi kafafin watsa labarai, wainda zan dinga jin labarai kuma ina ɗauka, ina yarda da su. Ina tabbatar da cewa wannan kafar watsa labaran yana da, yana da aminci sosai kuma ba su ƙarya ba wani, ah, ƙaryace-ƙaryace da wani shaidashaide, nazur da ake yi wani lokaci. Yawanci wasu, wasu kafafen yaɗa labaran suna duka irin wannan. Amma kaɗan daga cikin nan da na kira da sauraron su da kallon su saboda su ba su irin waɗannan abubuwan gaskiya.

Ina son burodi kamun, ina son burodi in ganshi de yana da ɗan kyau, kuma wanda ya ɗan, ya ɗan ƙuƙuni haka ba ƙunewa sosai ba ma dai ya ɗan ƙuƙuni, ya ɗan yi baki baki haka, bana son in ganshi yayi fari, sol dannan. Kuma, ni kowane irin burodi ina ci, ina cin coconut, ina cin fruit bread, ina cin kowane irin burodi ina cin shi. Oh ina cin wheat bread, ina cin milk bread babu irin burodin ni siya da bana ci.

Ni ina amfani ne wajen yin shara ina amfani ne da tsintsiyan kwakwa saboda yafi mun daɗin shara musamman idan kaman zan share, zan share kafet bazan iya amfani da kowane tsintsiya ba kuma tsintsiyan kwakwa ba saboda shi kaɗai ne zai fitar mun da, da shara na na kafet yanda ya kamata. To ba kafet kaɗai bayan tiles ma ina share wa ne da tsintsiyan kwakwa saboda ni na ya riga na saba da shi duk kuma shi ne nake amfani da shi gaskiya yawancin lokuta.

Na farkawa ne kullum, eh kaman lokaci kaman ƙarfe huɗu da minti arba'in da biyar a kullum. Wani lokaci nakan farka amma kafin nan, wani lokaci kuma nakan farka bayan nan da kaɗan haka. Nakan farka, na farka ina yin sallah, ina koƙari, in yi wanke bakina, in yi alwala sai in yi sallar dare, sai in yi addu'a, roƙi Allah sai kuma in jira a kira sallar asubahi.

Unguwar mu wata unguwa ce wadda tsohuwar unguwa ce sosai kuma akwai gidaje irin, irin na flat flat haka wadda kowane gida akwai flat guda hurhudu, a baɗi flat takwas ke nan a cikin block kuma block, block ɗin kama akwai guda, guda uku ko huɗu ne a waje. A taurin mu ya kai ma biyar.